Gudu na fankan da na fi so shine number one ko number five. Dan yanzu haka wanda nake amfani da shi number one ne, sabida idan har na kunna gudun ya wuce haka zai iya cutar da ni.

Eh muna da manufa, na kowane watan. Manufan shine muna tsaya mu duba da kyau mu ga, watan nan cinikin nawa mukai, sannan wata mai zuwa kuma ci-cinikin nawa mukai. To muna tantance mugani ya yanayin kasuwar mu, ya ja baya ne ko kuwa ya ƙaru, sannan kuma me ya sa ya ragu. Abin da muke duba kenan yana ɗaya daga cikin manufan mu.